Eh, ina ƙoƙarin rubutu da kyau. Domin rubutu mai kyau yana bayyana tunani da ra'ayi cikin sauƙi da fahimta. Nakan mai da hankali wajen amfani da nahawu da kalmomi dasuka dace, tare da tsari mai kyau domin sa rubutu yayi kyau a gani da karatu. Duk da haka, ina sane cewa koyaushe akwai damar inganta rubutu. Don haka, nakan karanta rubutuna sau da yawa, nakan gyara abubuwa dasuka dace, kuma nakan koya dabaru daga wasu masu rubutu domin cigaba da inganta ƙwarewata.

A kullum, nakan gudanar da wasu ayuka a gida domin kiyaye tsafta da tsari. Misali, nakan share ƙasa, na wanke kwano, tsabtace kayan abinci. Haka kuma, nakan tsara kayan gida da tufafi a wuraren da suka dace domin su kasance cikin tsari. Duk da cewa wasu ayuka nakan yi sau da yawa a mako, amma waɗannan ayuka yau da kullum suna taimakawa wajen sa gida ya kasance mai tsafta da kuma annashuwa da jin daɗi ga kowa.

Eh, ina matukar son kallon wata na dare domin yana da wani irin natsuwa da kwanciyar hankali da ke sa mutum ya ji daɗi a zuciya. Wata yana haskakawa a sararin saman dare, yana ba da yanayi mai annashuwa da ke sa mutum ya yi tunani ko shaƙatawa bayan gajiya ta rana. Kallon wata yana da waɗannan ɗanɗano na tunani da rigima saboda yana tuna mutum da girman duniya da kuma yanayi, kuma yadda abubuwa ke tafiya cikin tsari. A wasu lokuta, ina amfani da kallon wata a matsayin lokacin yin tunani da kuma tsara rayuwa ko shirya abubuwan da zan yi a gaba. Bugu da ƙari, kallon wata yana da kyau ga lafiyar tunani domin yana rage damuwa da tashin hankali. Yana sa zuciya ta natsu kuma yana ba mutum damar yin sabon salo na jin daɗi da kuma farin ciki cikin sauƙi. Saboda waɗannan dalilai, kallon wata ta dare abu ne da nake jin daɗi kuma nake yi akai-akai.